To, Alhamdulillahi, na ji daɗin ita ainihin wannan tambaya. Tambaya ce mai kyau, tambaya ce mai ma'ana, mai muhimmanci a al'ada, mai muhimmanci a tarbiyya, mai muhimmanci kuma a zamantakewa ta yau da kullum. Wannan tambaya tambaya ce wacce ya kamata mutane su san menene abubuwan da suka dangance ta. Domin gaisuwa tana da kyau, gaisuwa mutane abu ne mai kyau mai muhimmanci wanda ya kamata kowa ya san yadda ake gai da mutane ta hanyar ladabi. Ya za ka gaisa da abokinka ko kuma ya za ka gaisa da ɗan'uwanka, ko kuma ya za ka gaisa da baƙo, ko kuma ya za ka gaisa da mahaifinka, ko kuma ta yaya za ka gaisa da sirikanka. Wannan duk abubuwa ne wanda yake masu kyau wanda suke da muhimmanci. Dole mutane su tsaya sosai da sosai ɗari bisa ɗari su fahimci yadda ake ainihin wato ita gaisuwa. Na farko mu ɗauko gaisuwa da aboki. Idan za ka gai da abokinka, gaisuwa ce wacce za ka yi masa ta sa'a da sa'awa tare da girmamawa ainihin girmamawa can ƙoli-ƙoli ba. Saboda shi abokinka ne, abokin rayuwarka ne. Ko da yaushe idan abubuwanka suka taso, ya shiga ya san yarintarka, ya san duka yanayin ƙuruciyar da kuke bugawa tare da shi to saboda haka ya zama dole dukkan wata nau'in gaisuwa da za ka yi masa, za ka yi masa gaisuwa ne wacce ta shafi ainihin lamura na zamantakewa da abokantaka. Ba kamar yadda za ka yi wa misali kamar mahaifinka ba. Ka ga shi mahaifi dole a gai da shi cikin mutunci da mutuntawa da ladabi da biyayya. Misali kamar a wannan al'ada ta mu ta Hausawa, za ka samu mafi akasarin mutane za su gaisa da iyayensu, za su kasa da kansu sannan su tsugunna su gaishe su. Ba sa son su haɗa ido da shi. Wannan shine ladabi da kuma karamci wanda yake za ka karamta mahaifinka ka ladabta ka ladabta shi da sauran abubuwa makamantan haka. Shi kuma kamar misali baƙo idan ya zo za ka gai da shi ne ka ma'amalance shi ta hanya mai kyau kuma ta hanyar da zai ji ya gamsu cewa eh lallai ka ma'amalance shi da kyau ɗari bisa ɗari. Ka ma'amalance shi ma'amala wacce take shi ma zai ji daɗi, zai ji murna sosai cewa an yi masa an ma'amalance shi, a tarbe shi, a karɓe shi yadda za a sakan masa fuska yayin gaisuwa sannan a mutunta shi da sauran abubuwa da kalamai masu daɗi na tarba a yayin ita ainihin gaisuwar. Sai kuma wajen bangare na sirikai. Su sirikai abin da ake cewa siriki wanda ya ɗauki ya baka ko kuma wanda ka ɗauki ya ka bashi a matsayin ya aura ko kuma ka aura. To wayannan mutane ana daraja su, ana girmama su a al'ada da kuma addini. Domin duk mutumin da ya ɗauki ya baka zai zama mutum ne wanda kake jin kunyarsa ɗari bisa ɗari matuka ainihi. Za ka samu cewa akwai girmamawa da mutunta juna a tsakani. In za ka gai da shi a al'adata ba haushi za ka ga ko da ya miƙo maka hannu za ka noke hannunka. Ba za ka iya ba shi hannu domin ku gaisa ba. Domin kana ganin idan ka ba shi hannu kuka gaisa kamar baka mutunta shi can ainihi ba. Wannan shine a taƙaice za ka samu in ya miƙo hannu sai a noke hannun a tsugunna ƙasa, a gai da shi, har i zuwa ƙasa, gwiwoyi a ƙasa. To kuma a saɓani da aka samu na shi ainihin addini za ka samu al'ada ce take yin haka amma kuma Musulunci sai ya zo ya haramta. Ba kuma ya ce wai babu kyau bane wanda ya yi hakan zai samu zunubi a. A'a, abin da Musulunci ya nuna mana cewa shine duk lokacin da mutum ya zo za ku gaisa da shi, ka ba shi hannu ku yi musabaha da shi. Hannunka ya taɓa hannunsa ku gogi juna, hannunku ya gogi juna tsakaninka da shi. Wannan shi ne abin da Musulunci yake so. Shi ne abin da za ka samu lada ɗari bisa ɗari. Wannan shi ne ainihin gaisuwa ta al'ada da kuma addini na Musulunci. Amma wayannan gaisuwa da ake yi na tsugunnawa da kuma, eh, kambabadai da sauran abubuwa makamantan haka a addinin Musulunci ba abu ne wanda yake nadaidai ba, abu ne wanda yake.

Tabbas nakan iya hawan keke a mabambantan lokuta, musamman lokuta na kamar safiya haka ko kuma cikin dare. Domin keke abu ne wanda yake sauƙaƙa mini hanyoyina na tafiye-tafiye da kuma zirga-zirga na yau da kullun wanda yake na cikin gida. Keke abu ne mai kyau wanda kowa ya kamata yata naje shi saboda magance wasu matsaloli Misali za ka samu da daddare za ka fita kaɗan motsa jikinka to idan ka hau keke za ka samu sauƙin motsa jiki sosai da sosai ɗari bisa ɗari. A mafiya yawan lokuta keke abubu abu ne wanda yake da amfani sosai da sosai. Abu ne wanda yake da kyau a, a cikin al'umma Za ka samu a daidai lokacin da na yi keke ina yaro, babana ya taɓa siyo mini wani keke wanda ake kiransa da suna Bajaj. A lokacin da ya siyo mini wannan keke, na ji daɗinsa sosai da sosai. Na ji daɗinsa ɗari bisa ɗari kuma na yi masa godiya kuma har yanzu ina yi masa godiya. A daidai lokacin da keken ya lalace akwai kuma wani aminin mahaifina wanda yake da suna Alhaji Ibrahim Joɓe ya siyo mini shi ma sabon keke wanda ake kiransa da suna Yoyo Hero. Ya zo da rediyo a jikinsa mai kyau wanda duk a lokacin ni dai ni kaɗai na taɓa ganin yaro wanda aka siyo wa ainihin wannan keke. Na ji daɗin keken sosai da sosai. Saboda haka ina alfahari da Alhaji Ibrahim. Ubangiji Allah ya jiƙansa, ya gafarta masa, ya sa aljannar ce makoma a gare shi. Ubangiji Allah ya haskaka kabarinsa, Allah ya yafe masa kurakuransa, dukkan abubuwan da ya bari na alkhairi. Ubangiji Allah ya ci gaba da miƙa masa ladan izuwa. Makwancinsa wanda ya yi na kuskure Ubangiji Allah ka yafe masa. Allah ya kawo karshen dukkan wasu matsaloli da za su damu rayuwarsa ta kwanciyar kabari. Keke abu ne mai daɗi sabbin duk lokacin da aka yi maganar keke na kan tunawa da wannan babana Alhaji Ibrahim Joɓe domin ya so ni, ya ƙaunace ni. Ban taɓa ganin mutumin da ya ƙaunace ni a daidai lokacin da nake buƙatar ƙauna kamar sa ba. Saboda Alhaji Ibrahim Joɓe mutum ne mai kirki, mutum ne mai nagarta, mai son mutane. Mutum ne wanda yake mutum mai adalci saboda ya yi mini adalcin da ba zan taɓa mantawa ba. Ya taimaka mini, ya kula da yanayin rayuwata. Bayaga keke da ya sassaye mini duk lokacin sallah babba ko ƙarama za ka samu sai ya sai mini yadi ɗinkakke ya bani ya ce in saka ko kuma ya sai mini wanda ba ɗinkakke ba ya ce lalle-lalle in kai ayi mun ɗinki mai kyau domin gabatar da ibadar sallah ƙarama ko kuma babba lafiya da kuma cikin alfahari da kuma kwanciyar hankali. Saboda haka duk lokacin da aka yi maganar keke sai na tuna da shi. Alhaji Ibrahim mutum ne mai kirki, mutum ne me sanin ya kamata wanda larura ce ta kashe shi. Larura wacce ta shafi ciwon ƙoda. Yayi jinya a ƙasar Misira, yayi jinya a ƙasar Dubai sannan ya dawo Najeriya. Shi ma ya zo yayi jinya a Aminu Kano. Mu ka yi ta zuwa dai wurinsa har Ubangiji Allah ya ɗauki rayuwarsa a lokacin da ya ga dama. Saboda haka ni ina son keke kuma har yanzu da na girma ma ina siyan keke da kuɗina in ɗinga hawa. Idan ya lalace sai in bayar da shi ko kuma in sayar da shi in ƙara canja wani. Keke abu ne mai kyau, abu ne wanda nake son hawa. Akwai aminina Abbas ba zan taɓa manta wa ba. Akwai lokacin da aka siyo masa sabon Phoenix lokacin babansa yana kantoma na Minjibir Local Government. Ya siyo masa keken nan ya zo yana zumuɗi ya ɗauke ni ya ce, "Abokina zo ga keke an siyo mini ka zo mu je wani guri." Na ce to babu matsala bari in fito daga gida. Na je na sawo shadda ta sabuwa kar. Ya ɗauke ni a bayan keke muka tafi. Da muka tafi unguwa akwai wani gari da yake bayan mu, wani ɗan ƙauye ne a bayan mu ana ce masa Fagen Kawo. Wallahi da muka je ya ɗauke ni a keken nan yana haɗa birki yayi boris. Da bai boris ɗin nan ya kayar da ni sai da gaba ɗaya gwiwoyina suka farfashe. Ita ma ainihin wato shadda tawa ta lalace. Wanda har yanzu a mabambantan lokaci idan muka haɗu da shi za ka samu na yi masa magana da mu kan yi dariya mu more saboda abubuwan su kan sa ni nishaɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Saboda haka Allah ya ƙara dankon zumunci, ya ƙara ɗaukaka wannan zumunci.

Tabbas ina tuƙa mota. Tuƙa mota abu ne wanda yake da hatsari, abu ne wanda yake buƙatar natsuwa, abu ne wanda dole sai ka fuskanci me kake yi kafin ka fara shi. Ina tuƙa mota amma tuƙa mota ba abu ne mai sauƙi ba musamman a mabambantan garuruwa irin wannan Kano da Kaduna da Lagos, Abuja da kuma Port Harcourt, Warri da sauran wurare waɗanda suka shafi birane na ja wa takan Najeriya. Domin tuƙin mota a waɗannan wurare za ka samu in dai ba ka iya mota sosai ba za ka sha wahala sosai kuma komai kyau motarka yanzu za ka samu an bubbuge maka ita gaba ɗaya ka rasa ma wane irin yanayi kake ciki. Saboda duk lokacin da aka taɓa maka abun da yake mai tsada za ka samu ba ka cikin jin daɗi da kuma walwala. Dole za ka shiga damuwa ko yaya take saboda ita asara ta dukiya ba abu ne mai daɗi ba. Komai kuɗinka kuma komai matsayinka. To tuƙin mota nakan iya yin sa a Kano, Abuja domin na ƙware har a Lagos ɗuma idan na shiga ina iya tuƙa mota bani da fargaba saboda na ƙware kuma ina da lasisin tuƙi. Domin shi rashin lasisin tuƙi abu ne wanda zai diga jawo maka tselko duk lokacin da ka kama hanya. Misali kamar daga Kano zuwa Kaduna ka kama hanya an diga tare ka ana tambayar ka lasisin tuƙin ka. Ka ga idan kana son ka yi tafiyar ka daga Kano zuwa Kaduna a cikin awa ɗaya da rabi za ka iya yin awa uku zuwa huɗu ba kara sawa. Domin wannan ɓatan lokaci na ainihin watokan hanya wajen bincikar ka shi ainihin wato lasisin da sauran abubuwan da suka shafi harkar tuƙi. Kuma a ƙa'ida, a ko da ma a addinance ba kar ka zo ka, a kan, kan wata kan ainihin shi, shin tsari na ƙasa ma a addinance idan ba ka iya mota ba kuma ba a tabbatar da kai a kan cewa ka ƙware a tuƙin mota ba an ba ka shaida to bai ma kamata ka hau ba domin idan ka hau laifi ne. Kuma idan ka yi kisan kai wannan kisan kai ya zama na gangan dole kai ma kashe ka za a yi a addinin Musulunci. Saboda haka ya kamata mutane su kiyaye wajen aiwatar da tuƙin mota domin tuƙin mota ba wai abu ne mai sauƙi ba. Abu ne wanda ya kamata sai mutum ya tsaya, ya nazarce shi, ya san menene motar sa nan ya san a ina yake tuƙin. Domin kana tuƙi ne daidai da hankalin mutanen waje. Misali za ka ga a tituna irin na China, America da England za ka samu mutane ba a tsallaka titi ta cibar katai. Kuma akwai guraren da ake tsallaka titi ba a ko ina ba. Akwai wurin da idan ka taho ma ko rage gudu ba za ka yi ba an sahale maka ga adadin gudun da za ka yi babu mai kula ka babu mai yi maka magana. Amma za ka samu a nan gida Najeriya kusan kowane wuri a kowane lokaci wurin tsallakawa mutane ne. Sai mutum ya gama kwaro motarsa ya kwakwaso ta ya dannota a guje za ka samu wani ya zo zai tsallaka titi dole kuma kai ka ci birki saboda kana gudun kar ka kaɗe shi a je a jawo matsala. Domin in ka kaɗe shi ba iyakan sa ya jawo matsala ba har da kai kai ma da ka yi ainihin wato wannan tuƙi za ka samu kai ma kana cikin matsala sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Domin za ka yi asara ta lokaci, ka yi asara ta kuɗi da kuma yanayi asara ta tunani. Domin a daidai lokacin da ka kaɗe mutum dole tunaninka ya karkata zuwa kan wannan abu da yake faruwa na ainihin kaɗeshin da kai ka ga. Ko a wannan an samu asara ta tunani sannan kuma an samu asara ta lokaci an samu asara ta kuɗi. Saboda haka ya kamata mutane su sani duk lokacin da mutum ya hau mota ya tabbatar da a cikin natsuwa yake, ya tabbatar da yana natsuwa ba tare da ya bugu ba. Hawa mota a buge abu ne me illa, abu ne me matuƙar hatsari a cikin rayuwar ɗan adam kuma da zamantakewa ta yau da gobe. Domin duk lokacin da mutum ya hau mota za ka samu in dai a buge yake to za ka samu duk mutumin da kuma yake a buge hankalinsa baya jikinsa komai yakan iya yi. Don ba zan taɓa manta ba akwai lokacin da ake murnar, murnar ƙarshen shekara wacce ake kira da murnar Happy New Year a, a turance to a daidai wannan lokacin da ake ƙoƙarin yin Kirsimeti da wannan murnar ƙarshen shekara na shiga sabon gari wani ya kwakwaso motarsa a ƙera fijo saura kaɗan ya buge ni Allah ya taimake ni dai na samu na kauce da ƙyar. Amma da tini yanzu zancen da ake ba shi a.

To, Alhamdulillahi ya danganta da yanayin da na tsinci kaina. Akwai lokuta da nake noma a jahar Yobe wacce take arewa maso gabashin Najeriya. Wannan, a lokacin da nake wannan noma nakan ɗauki satittika ban yanke shi ainihin wato farce na ba. Domin aiwatar da aikin gona yana da matuƙar wahala in babu farce a hannunka. Saboda mukan yi aikin shinkafa ne a daidai wannan lokaci da nake zuwa gurin. Aikin shinkafa kuma abu ne wanda dole sai ka sa hannunka sannan za ka yi na farko ko bangare na dashe ko kuma bangare na ciran shi ainihin wato iri wanda za ka dasa ko kuma wajen gyaran shi ainihin abun da ake kira da fangali. To ka ga dole mukan bar farcen mu a cikin hannun mu domin ya jima wajen saboda aiwatar da shi ainihin wato aikin gona cikin kwanciyar hankali ba ta tashin hankali ba. Domin idan muka yanke farci nan mu a daidai wannan lokaci za ka samu shi kuma duka a gefen farcen fatan gurin ta gu ta faffashe saboda yadda muke shan wahala wajen ciro ainihin wato iri ko kuma dasa shi. Za ka samu duk ƙaya ta tsistsire mana hannu da sauransu kullum kana cikin gyara da abubuwan da suka shafi hakan. Wannan shine dalilin da ya sa bana yanke farce a daidai wannan lokaci. Amma sabanin haka na kan yi ƙoƙari na yanke farci na na kusan kowane sati a ƙarshen mako kamar ranar Alhamis kafin wayewar garin Juma'a. Domin kwalliya ga sallar Juma'a na kan yi ƙoƙari in yanke farata na domin in ga babu wata dauɗa a jikina. In fito fes fes, in fito ɗari bisa ɗari ni kai na in gamsu cewa wannan fitar da na yi fita ce mai kyau. Na yi kwalliya, na yi ado, na yi abin da ya kamata. Wannan shine dalilina na yanke farce ranar Alhamis. Ranar Alhamis shine na zaɓa a ranar kunda nake yanke farce sau ɗaya a cikin sati. Kuma hakan bai sa na ɗauke shi a matsayin ibada ko kuma wani abu makamancin haka ba. Domin ba'a son a ɗiga maida wasu harkoki da suke na yau da kullum cikin ibada ko kuma addini. Amma dai tsafta tana ɗaya daga cikin imani. Shi kuma imani ibada ce a cikin addinin Musulunci. Saboda haka za mu iya raɓa hakan a cikin shi kansa ibadar amma fa ba za mu ɗauke shi mu ce lalle lalle ibada ba ce ba. Domin idan ka yi babu laifi imma ka bar shi babu laifi. Amma dai malamai sukan yi faɗa a kan cewa shi farce abu ne wanda yake tara ƙazanta. Abu ne maimuni saboda haka bai kamata a ce musulmi yana ajiye shi ba. Za ka samu duk wani musulmi na ƙwarai baya ajiye farce a hannunsa saboda ga abun da magabata suka ce a cikin mabanbantan littattafai da kuma shikayoyi mabambanta. Wannan shine dalilina na yin ainihin yanke farce a ranar, an a ranar Alhamis wayewar garin Juma'a domin in fito fes, in fito ƙwalƙwal, in yi kwalliya domin gabatar da ibada kamar yadda na faɗa a baya ta sallar Juma'a. In gabatar da ita cikin natsuwa da kuma cikin kwalliya cikin annushuwa. Domin duk lokacin da ka gamsu cewa eh jikinka a cikin tsafta yake to kuma babu irin mutanen da ba za ka iya tinkara ba. Za ka samu idan ka yi tsafta yadda ya kamata ko mutane ko a cikin mutane za ka samu kana iya magana da ƙwazo da ƙwarin gwiwa ba tare da kana jin tsoron mutane ba. Amma duk lokacin da aka ce mutum ba shi da tsafta ko kuma yana cikin dauɗa da abun da ya shafi haka za ka samu ko magana ce yana jin tsoron yin magana da mutane domin yana tunanin za a iya ƙyara sa ko kuma abubuwan da suka shafi haka. Wannan shine dalilin da ya sa bamawai dole sai a addini ba ko kuma a al'ada yake ake so mutum ko da yaushe ya tsaya cikin tsafta. Ka yanke faratan hannunka, ka yanke na ƙafarka, ka share wa takan dukkan dauɗan da take kan farcen su. Duk sati na kan iya yanke farce na sau ɗaya ranar Alhamis. Wannan shine a taƙaice abun da kuma hakan ina jin daɗinsa sosai da sosai. Ina alfahari da yin hakan da kuma annushuwa kuma kuma ya kamata ku ɗauki wannan ɗabi'a domin ɗabi'a ce mai kyau nake gani. Ɗabi'a ce wacce za ta ɓulle, ɗabi'a ce wacce take za a sa mutane su diƙa girmama ka sa.

To takalman da nake da su suna da ɗan dama. Ina da slippers guda kamar uku. Ina da takalma ƙafa waje wanda suke na fata za su kai kamar guda bakwai. Ina da ƙafa ciki guda ɗaya. Waƴannan su ne a takaice takalman da nake da su. Yanzu idan ka ɗauki slippers, slippers takalmi ne wanda nake son sawa ko da ba, ba cikin gida ba. Nakan fita da shi yawo. Nakan iya zuwa har kasuwa da slippers domin ina ƙaunar slippers. Slippers abu ne me kyau wa, yana da daɗin sawa kuma yana da sauƙi wajen siyansa. Za ka samu slippers din da nake siya bai fiye mutuwa da wuri ba domin yana ɗaukar dogon lokaci kafin ya mutu. Slippers ne mai nagarta, mai kyau wanda ake kiransa da suna kito. Slippers ne wanda kowa idan ya gan shi zai yi sha'awar sa saboda slippers ne mai kyau, mai nagarta da sauran abubuwan da suka shafi hakan. Eh saboda haka ina ƙaunarsa, ina sonsa, ina son amfani da shi kuma ina alfahari da shi. Ainihin wannan slippers ɗin. Nakan saka shi kuma takalmin nawa ƙafa waje domin aiwatar da abubuwa mabanbanta kamar zuwa gurin taron suna, taron biki da abun da ya shafi taro na tarukan siyasa da sauran su. Domin takalmi ne wanda idan ka saka su babu wanda zai raina ka. Duk mutuncin ka za a tattara a ɗiga gani a gurin. Za a ɗiga ganin cewa wane ya sawo takalmi mai kyau, wane ya sawo takalmi mai tsada. Shi ne dalilin da ya sa duk da na fi jin daɗin saka takalmi slippers a mabanbantan lokuta, idan za ni gurin tarurruka zaka samu kwata-kwata ba na son slippers ɗin ƙyamarsa ma nake yi a dai dai wannan lokaci domin in kare mutuncina a gurin al'umma da kuma gurin jama'a. Saboda yanzu duniyar nan ta zama wata iriyar aba. Duk lokacin da aka gan ka da abun da yake wanda ba mai daraja ba sai ka ga ana ƙoƙarin raina ka. Ana faɗa maka maganganun da basu dace ba. Wanda bai kai ba ma zai nuna maka ai ya kai. Wanda ya kai kuma sai yi ƙoƙarin ya ci ainihin wato zarafin ka ko kuma mutuncinka. Wannan yana ɗaya daga cikin abun da ya sa nake son yin shiga mai kyau, shiga ta alfarma yayin da zanje gurin taro. To ɗaya daga cikin shiga alfarma shine nakan sa takalmi mai kyau. Takalmin da duk inda na tsoma ƙafata za a ce, "Eh lalle wannan fa ba wai mutumin da za a raina shi bane ba domin ka kalli takalminsa ma takalmi ne mai kyau." Saboda za ka ga ai duk wanda, bashi da abun hannu to ba ra takalmi yake ba, kokarinsa ya zai yi ya tsira da mutuncinsa. Tsira da mutunci shi ne ba shi da abin hannu to ba ta takalmi yake yi ba, ta abinci yake yi, za ka samu ba su fiye siyan takalma masu kyau ba, masu tsada. Amma Alhamdulillah muna yi wa Allah godiya. Ba wai dabararmu bace, ba iyawanmu bace ba kuma ba hikimarmu bace ta sa Allah ya bamu ikon siyan irin waƴannan takalma da muke iya shiga da su cikin kowane taro ne ko wane yanki. Domin takalmana ni yanzu haka ko'ina aka ce in fito in tafi zan iya saka su in tafi da su saboda takalma ne masu kyau, masu nagarta. Takalma ne da na siye su a garan, a gani na. Domin ai akwai waƴanda suka fi ni ɗari bisa ɗari tun da zan iya zare takal kuɗi in sai takalmin da ya kai kimanin naira dubu arba'in, hamsin har sittin, saba'in. To ka ga ai ni a gurina takalmi ne mai daraja. Amma akan samu mutanen da suke iya siyan takalmi tun daga naira dubu ɗaya har sama da takalmin miliyan. To ka ga ni ma ba zan haɗa kaina da su ba, amma kuma fa ni a yadda nake jin kaina duk inda mai takalmin miliyan zai saka a ƙafarsa ni kuma zan iya ɗaukar takalmin na dubu, ɗari ko kuma saba'in, tamanin, arba'in, talatin in shiga da shi ko'ina ne a faɗin duniya kuma kowace ƙasa ce yanzu. Ko da cewa kai fitowa ne za ka tafi aikin hajji to ba ni da buƙatar cewa sai na ɗauko wani takalmi daban ko kuma naje ina siyowa ko kuma abun da ya danganci haka. Kai tsaye zan ɗauki takalmin da nake sawa na yau da kullum.

To ina karɓar baƙo ta hanyoyi mabambanta ta hanyoyi da dama. Domin shi baƙo abu ne mai mahimmanci, mutum ne wanda ya kamata ka karrama shi domin ko a cikin al'adan mu ta Hausawa an ce, "Baƙon ka annabin ka." Ya zama dole ka mutanta bako ka girmama shi domin ba shi wurin zama da kuma abincin da zai ci da kuma kula da nauyinsa har na tsawon kwanaki uku kafin ka nuna masa cewa ga yanayin abun da ya kamata yayi. Wannan shine ƙa'ida a cikin addinin Musulunci da kuma al'ada ta malam Bahaushe domin suna tafiya ne kusan guri guda inda ake samun kuskuren ba su da yawa a cikin yanayi na zamantakewa da kuma al'ada da kuma addini. Za ka samu mu kan yi baƙi kala kala, wani baƙo ne na kasuwanci, wani kuma ɗan uwa ne zai ziyarce ka, wani kuma aboki ne wanda aka yi wata rayuwa daban ta harkar kasuwanci ko kuma harka ta yau da gobe sai ka samu ya ga kwana biyu bai gan ka ba zai zo ya ziyarce ka domin ku shaƙu da juna ku yi abubuwan da aka jima ba a yi ba da a mabambantan lokuta da kuma mabambantan yanayi. To wannan baƙo ya kamata ka sauke shi na farko idan ya zo yadda za ka tarbe shi ka sauke shi da abinci da farko kenan. Ka ba shi ruwa da kuma ainihin wato gurin zama. Ka tambaye shi shin me yake bukata idan yana bukata ya faɗa maka in kana da hali sai ka yi masa. Sannan akan samu wasu baƙin kawai ba ka san ma da zuwan su ba za su zo. To su ma dai duk yadda za ka yi dai ka tarbe su domin ka faranta musu rai ta hanyoyi mabambanta. Domin shi baƙo abu ne wanda yake na lokaci. Za ka ga a mafiya yawan lokuta baƙo idan ya zo kwana ɗaya ne kwana biyu wani zai tafi wani kuma yakan jimawa kafin ya tafi. To duk da haka dai duk abin da zai yi maka ko da na ɓacin rai ne ka yi ƙoƙari ka shanye. Sai dai in wurin da ya kamata a faɗa masa gaskiya ne to sai a fito a faɗa masa gaskiyar abun da yake faruwa. Wannan abu da ka yi baka kyauta ba, bai kamata ba, bai dace ba. Saboda haka ka gyara ba ni shi ne addini ba, al'ada ma ba shi da kyau domin a addini ma kuma haramun ne. Wannan yake yana ɗaya daga cikin hanyoyin da muke tarɓar baƙo da su. Ta ɓangaren karma-- kal, kal, ta ɓangaren girmamawa da kuma tallafa musu da kuma ainihin wato, eh, tarfassu ta hanyoyi mabambanta, hanyoyi da dama. Domin su ma su ji daɗin cewa eh sun zo kan kawo ziyara wurin da ya dace, gurin da ya kamata, gurin da aka san mutuncin juna ake mutunta juna. Duk wanda ka samu ka yi masa ainihin wato wannan abu na mutuntawa da girmamawa da daraja ta za ka samu kyauta sosai da sosai. Za ka samu ƴayabeka da kuma abubuwa mabambanta, daban daban, kala kala a cikin al'ada. Za ka same shi duk wanda ka tarbe shi ɗari bisa ɗari za ka ga duk inda ya je yana yabonka sosai da sosai. Babu wanda zai kushe ka a gabansa ya bari domin ai shi ka tallafa masa, ka girmama shi, ka mutunta shi a cikin al'adance da kuma ɗabi'un ka. Wannan abu ne mai kyau, tarbar ba ƙo ta hanya mai kyau. Baƙo na ina tarbas shi da abubuwa kala kala. Nakan iya siyo masa abinciccika daban daban da kayan sha. Nakan bashi gurin kwanciya mai kyau. Nakan kuma tarbe shi da abubuwan da za su ɗebe masa kewa da kuma abubuwan da yake bukata, wanda yake amfani da su a can wurin da yake a zaune. Nakan yi ƙoƙari in samo masa ko da ba zan iya samun masa ainihin yadda yake yi shi wannan kamar ci ma ba. Zaka samu nakan yi kokari wajen gudunar da abubuwan da suka kamata akan bako dai yadda zai gamsu da cewa eh ya zo wurin da ake da karamci, wurin da ake da mutunci, wurin da ake girmama mutane, wurin da ake girmama juna. Kuma kowane baƙo idan ka yi masa haka dole zai ga mutuncin ka, zai ga darajar ka, zai ga ainihin wato abubuwan da suke suka shafi girma da mutunci da daraja. Dole ka.

To alhamdulillah ina tafiya wurare ta hanyoyi da dama ta kuma musabbabi kala kala daban daban iri iri. Misali kamar zuwa kasuwa nakan iya tafiya zuwa kasuwa ta taraba ta hanyoyi da dama. Nakan iya hawa babban mota ko an hau karamar mota yayin tafiya. Wannan shine abun da hanyoyin da nake bi na je kasuwa. Saboda haka akwai hanyoyi da dama kamar zuwa gona nakan bi ta hanyar zuwa gona ta ɓangaren hawa keke ko kuma babur ya danganta da wace iriyar gona zan je misali gonar a gida ne ko kuma a waje. Misali abin da nake nufi gida wanda yake a cikin garinmu ko kuma a waje. Waje shine inda sai na hau mota na yi tafiya kamar kilomita ɗari, ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu. To ka ga wannan tafiya ce tafiyayya wacce dole za a shirya mata wajen zuwa gona. Zaka ga idan na tashi tafiya nakan yi shirye shirye da dama zan haɗa kaya.

To, alhamdulillah ya danganta da yanayin irin kasuwar da naje da kuma yanayin buƙata. Idan naje kasuwa nakan iya siyan gyaɗa ko ridi ko kuma in siya wa takan ainihin soɓo ko kuma waken suya ko farin wake ko ri-- ko dawa ko maiwa. Duk da sauransu waɗannan abubuwa ne nan da nakan siya kuma ya danganta da yanayi wane irin ciniki ake yi, wace iriyar kasuwa kuma nake fuskanta a dai dai wannan lokaci. Nakan siya gyaɗa ko ridi ko dawa ko maiwa, dukkan nau'in kayan amfanin gona waɗanda ake saka shi a buhu duka ina iya siyansa in zo in kawo in siyar. Misali, akwai lokutan da zaka samu kasuwar ga abun da take yi. Mukan siya ridi ne domin mu zo mu kai shi cikin kamfani a samu a aikata shi, a tace dukkan wata dauɗa da take cikinsa da wani datti a cikinsa. Zaka ga an tace shi an mai da shi ainihin zallar wa takan. Zallar ridi ne babu ƙura a cikinsa. Mukan sayar wa da Yan Chana su yi masa, mai da shi kilo ɗan-- kilo hamsin hamsin domin su ɗora shi a motar da ake kira kwantena zuwa cikin ruwa a kai shi ƙasar Sin domin yin amfanin suna yau da gobe. Ita kuma gyaɗa mukan siyo ta ne mu kawo ta nan garinmu mu sayar wa da ƴan kasuwa ƙanana domin su sarrafa ta su yi amfani da ita. A mabambantan lokaci kuma mukan siya ta mu kai kamfani da kanmu domin niƙa ta mu fitar da man ta, mu fitar da ƙulan ta da kuma lakar ta mu su siyar da kowanne a mabambantan gurare. Man muna siyarwa da mutanen da suke singa ko kuma unguwanni. Akan ɗauki mai duro duro domin ba maganar fasta fasta ba ne ba. Wate kan jarka jarka ba maganarta ake yi ba a dai dai wannan lokaci. Shi kuma ƙulu mukan sayar wa da masu kamfanunuwan, uhn, abincin kaji da kuma abincin kifi da kuma abincin shanu da sai sauran abubuwa makamantan haka. Duk mukan iya siyarwa da masu wannan harkokin. Sai kuma abin da ake kira laka. Ragowa an tace man, ƙasansa akwai wani diddiga da yake a ƙarƙashi. Yan datti datti za ka gan shi a ƙarƙashi za ka samu. Shi kuma abun da wa-- muke siyarwa da masu harkar sabulu da kuma masu harkar man. Sukan tace shi domin yin amfani da shi su yi sabulai da su da sauran abubuwa makamanta. Ka kuwa.

To, da farko ina yin abubuwa da dama domin damuwa tana da matsala sosai da sosai. Abin da aka umarce mu a cikin addini na farko shine mu yi haƙuri. Haƙuri yana ɗaya daga cikin abin da yake dole idan ka shiga damuwa a matsayinka na watakan mumuni. Dole ka yi haƙuri shine zaka samu nasara a cikin ainihin ita damuwar da take damunka. Domin Allah Subhanahu wa ta'ala ne ya ce mana lalle muyi haƙuri, mai haƙuri yana tare da nasara. To, ita dama abin da ake bukata dukkan wata damuwa da ta zo ta dame ka, ka yi haƙuri shine dai matakin farko. Haƙuri da haƙurƙuntar da zuciya wannan abu ne mai kyau kuma wanda yake mai daɗi. Zaka samu kwanciyar hankali yayin da kake gabatar da ainihin shi wannan haƙuri.

Ina sanya agogo a hannuna, amma a zahirin gaskiya, a haƙiƙanin gaskiya, na fi son agogo mai ɗan daraja, mai tsada kenan. Domin shine agogon da na fi so in saka. Ba na son saka agogo wanda bashi da daraja, mai saurin ƙudewa, mai saurin lalacewa. Nakan sa agogo wanda ake kiransa da skimi. Agogo ne mai kyau wanda yake da daraja. A mabambantan lokuta nakan iya siyan sa amma wanda na siya a ƙarshe ban ƙara siyansa ba. Shi ne agogon da yake skimi wanda kuɗinsa ya kama naira dubu tamanin da takwas. Abin da na siye shi kenan. Na siya wannan agogo ne domin in dinga yin gayu da abuna, in dinga yin kwalliya da shi da in yi ado. Idan nayi wanka na fito in ɗiga saka shi. To akwai wani yaro da yake gidanmu, ɗan gidan ƙanwar babanmu. Wannan yaro baya jin magana. Ya ɗauki agogon nan mai ɗan banza tsada wanda sai ya sayo buhun waken suya sau biyu ko uku ma a wannan lokaci. Ya je ya bawa yarinya mai awara. Ta bashi awara guda ɗaya ta nera hamsin. Ya ce ga shi dan in ya samu kuɗi zai karɓa sai ta, sai ya bata ta bashi agogon. To a haka dai na nemi agogona na rasa can. Akwai ƙanina mai bi na ya je ya gano shi a hannun mai awara. Ya ce wannan agogo ai ba naki bane ba? Ta ce "wane ne ya kawo". Ya ce to abin da za a yi. Mene ne abin da kika ba shi? Ya baki wannan agogo? Ta ce awara ce. Ya ce ta nera hamsin? Ya ce to ga shi, ga kuɗin awararki saboda haka ki bani shi ainihin wannan agogo. Idan ya zo ki ce na karɓa. Ta ce babu komai ta bashi. Nan dai na ƙara ganin shi na karɓi abuna. Diddan haka dai basu bar mun shi ba saida suka san yadda sukai suka ɗauke shi. Domin ni gwauro ne, bani da wurin ajiya, bani da mata. Ɗakina kai tsaye akan iya shiga in ina bacci. A yi bincike a ɗauki abun da ake so ba tare da an tambaye ni ba. Wannan shine dalilina da ya sa har yanzu ma ban sake siyan agogo ba. Sai kwana kwanan nan da za'a yi bikin abokina. Na siyo agogon daga ƙasar Cana wanda yake shi wannan ba agogo ne mai tsada ba, agogo ne mai sauƙi. Na siye shi daga ƙasar Cana da shi da tabarau. Na siye su ta manhajar Temu. Na siya, na biya su kuɗinsu. Suka ce mun kayana za suyi kwana ashirin da shida kafin su ƙara so Nijeriya. Na kwa sahale, na ce babu komai. Ai kwa ilai-ilemo kafin a ce wannan ranaku ya cika. Aka kira ni a waya aka ce in zo wani guri da yake Murtala Muhammed Way a nan cikin garin Kano wanda a nan wajajen Club Road in zo in ɗauke shi. Ainihin kayana. Na je gurin na kira waya aka ce in shiga wani lungu. Na shigo sai na ga ai nanne babban ofishin nasu na Temu wajen rarraba kaya. Nan fa na ce, na bada ainihin wato lambar kayana aka bincika. Nan take aka ɗauko mini kayana aka bani. Na yi godiya wa Allah. Na ce ubangiji Allah ya saka muku da albarka. Nan dai na ƙara tabbatawa. Temu mutanen kirki ne. Abin da ka siya shi suke kawo maka. Wasu sukan ɗauki abubuwa wanda yake ba shi bane ba kuma in aka kawo musu sai su diga Allah wadai su dinga tsine-tsine da sauran abubuwa makamantan haka. Wanda ba abu ne mai kyau ba, ba abu ne mai daɗi ba. Duk lokacin da mutane za su sayi agogo ko tabarau ko wani abu wanda ya danganci haka ya kamata a ce su ɗiga karanta ainihin abinda aka rubuta a jikin abin. Domin wani lokacin za ka ga mutane sun sayi abun da ake kira da sitika. Wanda sitika abun da ake nufi da shi abu ne wanda za ka ga hoton abun ne aka yi shi a jiki sai ka ga mutane kuma su sun siya a matsayin abun ba su tsaya sun karanta menene ainihin abun da yake a kai ba. Wannan shine dalilin da ya sa mutane suke zazzagin Temu. Amma agogo abu ne mai kyau. Abu ne wanda idan mutum ya saka shi zai yi gayu da shi sosai, zai ji daɗi. Musamman idan agogon wanda baya jin ruwa ne. Domin ni na fi son wanda baya jin ruwa. Na fi ƙaunarsa saboda duk lokacin da nakan yadda agogo sosai idan na je yin alwala. A matsayina na musulmi mu kan yi alwala sau biyar sau shida a ranaku a kullum. Za ka ga ka yi ta asuba, azahar, la'asar, magariba, isha'i. Ka yi ta walha da sauran awlala kala kala. To nakan cire shi kafin yin alwalar sai na manta shi a gurin na tashi na tafi. Wannan shine matsala ta da agogo. Amma ina ƙaunar agogo.

To a mabambantan lokaci ina kawo wa gidanmu abubuwa da dama mu sami Misali kamar abinci, abin sha da sauran kayayyaki na more rayuwa. Saboda ai duk wani gida yana buƙatar a kawo masa wasu abubuwa wanda yake za suyi amfani da shi na yau da kullin a mabambantan lokuta. Shiyasa nake ƙoƙari nake kawowa abun da za'ayi amfani da shi kamar abinci. Nakan siya siyo shinkafa da wake ko taliya da macaroni ko kuma watakan garin ɗan wake ko kuma fulawa da dai sauran abubuwa mabambanta wanda ake yin amfani dasu na yau da kullum a cikin gida. Kuma nakan iya kawo masu sabulun wanki, sabulun wanka, da makilin da kuma ainihin burushi wanda ake goge baki dashi domin tsaftace gida da kuma tsaftar muhalli. Nakan iya kawo abunda ake kira da suna Aizal domin wanke banɗaki da kuma tsintsiyar da ake shara da ita a cikin gida da kuma banɗaki. Wa'yannan du abubuwa ne wanda nake kawo su a mabambantan lokaci a dai dai lokutan da ake da tsananin ainihin buƙatattasu. Wa takan ina ƙaunar a kai abu gida domin duk lokacin da na siya abu zan kai shi gida. Nakan ji farin ciki da annushuwa da walwala a cikin zuciyata domin ina me da yaƙinin cewa ba a banza nayi ba Allah zai bani lada. Allah zai ninka mani abinda na kashe, Allah zai buɗo mani da wata hanya ta samu wacce take ba banyi zata ba kuma duk a dalilin wannan abunda nayi ne. Wannnan shine dalili na da yasa nake kawo kayayyaki cikin gida da yawa ba tare da naji wani abu a cikin raina ba. Misali kamar kayan cikin gida wanda ake amfani da su nakan iya duba na gani. Akwai guga da muke jan ruwa da shi, igiya ta kan iya lalacewa da wuri. Sakamakon almajirai da sauran mabambantan mutanen gari da suke shigowa suna jan ruwa kuma ba'a iya hana su domin an riga an zama ɗaya a cikin al'umma. To kaga wannan igiya takan iya lalacewa da wurwuri kuma a duk lokacin da zan siya ta nakan sa kuɗi in siya ta da kuɗi mai ɗan daraja domin rijiyar mu tana da ɗan tsayi. Abun da ake siyan ita igiyar ana siyan kamar gaba goma zuwa shaɗaya, shaɓiyu kuma igiya mai kyau tana kaiwa dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku wani lokacin har da ɗari huɗu. Idan ka lissafa za ka samu kusan dubu goma sha biyar da wani abu kenan ko sama da haka abun da muke siyan ita igiya. To wannan abu duk abu ne wanda yake tilas ne a kanka ya zama dole in dai ka riga kasan me kake yi. Ba wai alfarma kake yi ba, ba wani abu ba. A'a, haƙƙin kane a matsayin ka na ɗan gida ka himdimta wa cikin gidanku domin kaima ba kasan wacce iriyar hidima akai maka yayin da kake ƙarami ba. Sai dai ka iya tuna kaɗan daga ciki wanda ka ga wacce ka iya tuna wa to dama ka riga kayi wayo kenan yayin da aka yi maka. Iyayenmu sun yi ƙoƙari ɗari bisa ɗari a kan mu saboda haka ya kamata muma mu nuna bajinta domin duk abun da muka yi musu ba wai biyansu muka yi ba. Mun yi ne domin kan mu, domin cigaban kan mu. Saboda duk wanda ya taimakawa iyayensa to shima kuma Allah zai taimake shi. Kuma idan ka duba ba kafin ka taimake su ai su suka taimake ka. Babban taimako da suka yi maka shine ma da farko sulan zuwanka duniya kuma za ka samu mafi. A kasarin iyayenmu sunyi ƙoƙari wajen tarbiyyar mu. Sa su a makaranta mu suka samu ilimi na addini da na boko. Ka ga wannan abu ne mai kyau, abu ne wanda ya kamata mu yaba musu domin jajircewar da suka yi a mabambantan lokaci. Za kaga sunyi ƙoƙari wajan ainihin wato yi mana sutura, tufafi, takalma ne, huluna a lokacin da muke tsananin bukata. Saboda haka yanzu muma do muka girma ya kamata ba sai sun nema ba, ba sai sun roƙa ba. A diga ƙoƙari ana siyan sitira da takalma da sauran abubuwa wanda suke na amfanin cikin gida ne. Na yau da kullum ake a diga kawo wa domin ainihin wato neman albarka a wajen iyaye. Saboda haka yadda ake kawo kayayyaki cikin gida, kun ji ta hanyoyin da ake kawo su da kuma dalilin da yasa ake kawo su a kuma daidai lokacin da ake buƙatassu shi ainihin wato kayan. Saboda haka abu ne mai kyau kawo kaya gida. Ina kawo kaya a cikin gida ta hanyoyin mabambanta, ta hanyoyin da suka dace, hanyoyin da suke hanyoyi ne masu kyau wanda ya kamata kowa ya ɗauki.

To, Alhamdulillah hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Domin hannun dama shine hannun da musulunci ya yarda mu dinga amfani da shi a mabambantan lokuta kuma a mafiya yawan lokaci. Domin hannun hagu hannu ne da aka yi shi domin tsaftace jiki misali wajen tsarki da abubuwa makamantan haka. Za ka samu hannun hagu hannu ne wanda musulunci ya haramta mana amfani da shi a ko da yaushe. Za ka ga magabatanmu su kan iya yi mana magana domin idan suka ga mun nace amfani da hannun hagu sukan ce yawan amfani da hannun hagu yana kawo raguwar daraja ta shi ainihin wato abun da muke amfani da shi. Hannun hagu hannu ne wanda yake-- yana taimakawa wajen yin amfani amma kuma an fi son a dinga amfani da hannun dama a ko da yaushe. In dai ba matsala aka samu ba wacce take lalle-lalle sai ka haɗa ka yi amfani da hannun hagu da hannun dama a mabambantan lokaci misali wajen ɗaukar kaya ko wajen wanki da sauran abubuwa makamantan haka. A musulunci dan akwai lokacin da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya taɓa umartan wani ƙaramin yaro yake ce masa: "Yaro ka ci abinci da "Ya ce: "Yaro ka ci-- ka ambaci Allah kuma ka ci abinci da hannun damakka." Yaron ya ce bai iya ba. Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce to, ai kuwa ba za ka iya ba kuma ba za ka taɓa koya ba. Ka gan su subhanallahi wannan yaro ya taɓe, wannan yaro ya lalace. Allah ka tsiratar da mu, Allah ka kiyaye mu. Saboda haka hannun dama hannu ne wanda yake ko a lafiya za ka samu ya fi hannun hagu lafiya, ya fi shi ƙwari. A mabambantan lokaci za ka ga wasu mutanen ma idan za su ɗauki kaya kamar yadda ake ɗaukar buhu za ka ga an yi hannu, za ka ga mutane da yawa sukan ce a saka musu shi a hannun dama. Domin hannun dama shine hannun da ya fi ƙarfi da sauran abubuwa makamantan haka. A cikin mutane za ka kasa mutane ɗari bai fi ka samu mutum ashirin ko talatin ne wanda suka fi amfani da hannun hagu a ayyuka mabambanta ba. Za ka samu mafi akasarin mutane duka hannun daman nan dai shine hannun da aka fi amfani da shi saboda shine hannun da musulunci ya yarda ayi amfani da shi. Kuma idan ka duba mai sauraro za ka ji cewa ai ko da a hannunka za ka ga lafiyar hannun damarka da hannun hagunka ba ɗaya suke ba. Saboda haka hannun dama shine hannun da nake amfani da shi a ko da yaushe a kowane irin yanayi da shi nake amfani domin ai watar da abubuwa na nayau da kullum abubuwa nayau da gobe. Ba ni da matsala da hannun dama. Hannun haguna ma lafiya ƙalo yake amma dai kamar yadda musulunci ya koya mana, musulunci ya nusar da mu cewa mu guji amfani da hannun hagu a wasu ayyuka wanda yake na yau da kullum. Sai dai idan ya zama dole kamar misali karɓar abu za ka ga musulunci ya haramta mana karɓar abu a hannun mutum da hannun hagu sai dai ka miƙa a hannun dama. Idan kuma za ka karɓa sai dai ka saka hannu biyu gaba ɗaya ka riƙe abun da yake, wanda za ka karɓa. Saboda musulunci ya koya mana kome da kome hatta magana sai da musulunci ya koya mana. Wannan shine dalilin da ya sa za ka ga mafi akasarin musulmai a cikin musulmai idan ka ɗauki musulmai a cikinka so ɗari za ka samu ka so casa'in da tara duka akan wannan aƙida suke, akan wannan ɗabi'a suke. Duk wanda yake bawai ta ci barka tai yakiyi a cikin addinin musulunci ba indai da gaske kake musulunci kana bin littattafai da hadisan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam za ka samu cewa amfani da shi ainihin hannun hagu ba abu ne mai kyau ba, ba abu ne wanda musulunci ya tanadar ba. Amfani da abun da yake na hannun, hannun dama shine abu mai kyau wanda musulunci ya tanadar. Musulunci ya koya mana, musulunci ya ce mu dinga yi domin mu tsira tare, mu gudu tare. Allah Subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san abin da yake nufi da wannan abu. Mu dai ragowar namu shine yi masa biyayya da ɗa'a a duk abin da ya umarce mu, duk abin da ya sanar da annabin mu, Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to ya zama dole mu bi shi, mu fahimci abin da ake nufi domin amfani da shi a.

To a mabambantan lokaci na kan yi amfani da apps da yawa domin tura ainihin shi saƙon. Misali, ina amfani da Twitter wa takan X da Instagram da kuma Facebook, WhatsApp da kuma LinkedIn da ainihin wato WeChat da ainihin abun da ake kira Snapchat. Duk wayannan apps, apps ne wanda yake suna-- ana amfani da shi ne a yau da kullum na mutane saboda application ne wanda mutane suke amfani da su yau da gobe. Za ka samu indai a faɗin duniya kake, kowace ƙasa kake kana iya amfani da irin wayannan abubuwan wanda na zayyano. Ban sani ba sai dai in za ka iya ɗauke kamar ƙasar North Korea, ƙasar Kim Jong Un. Su ne dai ba ni da tabbacin cewa ana amfani da wa'annan abubuwa domin tsauraran matakan ita ainihin wato ƙasar. Amma a haka ma ban ce laifi ya yi ba. Allah ya ba shi haƙuri. Kodan ma ya ga abin da na faɗa laifi nayi. Na janye kalamaina domin faɗa da aljani babu daɗi. Mu dawo mauduin saƙonni na apps da muke turawa. To, su wannan application din a mafiya yawan lokaci wanda na fi amfani da shi sosai da sosai wa takan wajen tura saƙo shine WhatsApp. Domin WhatsApp ina da su har guda biyu a cikin wayata. Ina da normal WhatsApp, ina da kuma ainihin wato business WhatsApp wanda ake kira da WhatsApp na kasuwanci. Domin ba shi da suna a Hausa, dole mu kira shi da suna wanda yake na sunan yankansa wato business WhatsApp. Duk ina amfani da su a mabambantan lokaci wajen tura saƙo na kasuwanci ko kuma saƙon gaisuwa ko kuma saƙo na ainihin wato zumunci. Duk wannan hanyoyi ne wanda nake tura saƙo kamar shi Facebook abu ne wanda nake amfani da shi yau da kullum domin ganin labarai na duniya baki ɗaya da kuma ainihin wato abun da yake faruwa a cikin al'ummar mu ta ita ƙasarmu da muke zaune a cikinta. Misali ko kuma ƙetare baki ɗaya ma domin abu ne wanda ya shafi duniya gaba ɗaya. Wayannan abubuwa duk sun shafi duniya gaba ɗaya. Akan iya amfani da su a mabambantan lokaci da kuma mabambantan abubuwa da kuma mabambantan gurare. Saboda haka Facebook ina amfani da shi wajen tura saƙo ga harkokin kasuwanci da kuma harka ta yau da gobe kamar harkar, eh, tallace-tallace na kayayyakina da nake harkar kasuwa da shi. Misali nakan iya tallan kayana, na siyo kaya riɗi, zan iya tallansa in ɗora farashinsa a kan Facebook ɗina wanda yake da buƙata ya gani zai iya yi mini magana domin ci gaba da ainihin wato abubuwa wanda suka danganci hakan. Abubuwa ne wanda nake yin amfani da su sosai da sosai wajen tallace-tallace da kuma tura saƙokuna wanda yake na zumunta ko kuma na kasuwanci ko kuma na ainihin wato gaisuwa. Za ka ga kamar shi Facebook ɗin abun da yake faruwa za ka ga wani ma kun shafe shekara da shekaru ba ka gan shi ba. Kowai lokaci guda za ka iya tsinkassa, za ka iya tsintassa a cikin wannan guri na Facebook. Domin guri ne wanda kowa da kowa yakan iya shiga. In ka san sunan mutum kawai za ka shiga ka lalube shi domin ka gan shi kuma kai tsaye kana karɓassa za ka iya tura masa saƙo ya karɓa, ya karanta, ya gani kuma ku ci gaba da gaisawa da juna. Kuma za ka iya tallace-tallace a ciki domin turawa mutane saƙon abun da kake son isarwa a daidai wannan lokaci. Saboda haka Facebook duk zan iya cewa ya ɗan ɗara wayannan abubuwa da muke amfani da su kamar su WeChat, Instagram da sauransu. Shi kuma Instagram kawai guri ne wanda ake tura saƙo na shagala kamar gayu da sauran abubuwa makamantansu tallace-tallace. Mafi akasari dai ba ka fiya samun abubuwa masu muhimmanci a cikin ainihin wato shi Instagram ba. Za ka samu yara ne masu ka fiya nace musa saboda in sun ɗauki hoto su ɗora a kai domin ganin cewa a ce musu sun yi kyau da sauran abubuwa makamantansu. Shi kuma, eh, um, wa takan Twitter, X kenan. Ita kuma a bace wacce ake turo saƙo ta hanyarta domin bayyana yadda duniya take ciki da abubuwa makamantan haka.